Ina yin addu'a kullum da safe, in na tashi ina gode wa Allah da ya nuna min safiya da ya ba ni rai da lafiya. Kuma kafin in ci abinci, ina gode ma Allah da abinci da ya ba ni ya sa albarka a kai. Kafin in fita in tafi inda zan je, ina godiya ga Allah ya kai ni lafiya.

Na fi son shigan bus akan tagzi, domin bas kuɗin shi yana da sauƙi bai kai na taxi ba, kuma za a ɗauke ku kuma mutane da ɗan dama a cikin bus kuma yana tafiya a hankali baya hanzari yana kwasan mutane sosai.

Ina shan madara ko wane sanyin safiya domin madara yana da daɗi a da zafin shi yana da daɗi kuma yana kara lafiya, yana bada ƙarfi, yana da kyau a jikin ɗan adam, yana da taimako sosai sosai kuma yana hana yinwa.

Nakan siya kayayyaki kala kala a kasuwa. Nakan siya abinci kamar shinkafa, masara, dawa, gero da kayan shaye-shaye su lemu, su mangoro, su ayaba, su tumaturin miya.

Eh ina karatu kafin in kwana. Domin karatu a kowane lokaci karatu na da kyau, karatu na da muhimmanci, karatu na da albarka. In ka gane karatu ka ji daɗin rayuwan ka abubuwa masu kyau za ka karanta ka gane ka ƙara ilimi.

Eh ina son ya tabarau domin tabarau yana taimake ni ina kallon hanya. Yakan taimake ni ina karatu, ina kallon takarda na da kyau kuma ina duba hanya da kyau. Domin ba tabarau a idanu na a fuska na ba zan iya kallon hanya ba. Yana da amfani a gare ni.

Eh na iya tu-tukin mota, domin tuƙin mota yana da amfani sosai a gare ni. Yakan na ɗauki mota ina tuƙi yakan kai ni wuri da ina so in je da wuri ba ɓatar lokaci a hankali ba da hanzari ba. Zan tuƙa motar in je inda zani.

Eh nakan yi tsallen igiya. Tsallen igiya yana da taimako sosai a jiki. Domin kana tsalle da igiya kana motsa jiki, kana samun ƙarfi, kana samun lafiya, yadda jikinka ka motsa shi da igiya ka ji daɗi ƙwarai da gaske.

Ina kiyaye kalmar sirri sosai sosai domin an gaya mun kalmar sirri amana ce da ba zan gaya ma kowa ba, zan ajiye a cikina. Ba wanda zai ji wannan sirrin a wajena domin kalmar sirri yana da amfani mutum ya ajiye shi shi kaɗai.

Ina kal- ina kallon taurari da daddare sosai sosai. Domin tauraro inya fita da daddare ka tsaya ka na kallon shi gwanin sha'awa zaka ganshi yana walkiya, yana kyalli, yana da gwanin sha'awan kallo. Bana ma so in bar kallon tauraro don yana da kyau sosai.

Eh ina motsa jiki kullum. Ko wane safe zan fita in taka, in taka, in taka, in je motsa jiki. In yi awa biyu ina takawa, ina motsa jiki kafin nan in dawo gida in shirya in tafi aiki dina.

Eh ina sauraron rediyo sosai sosai domin rediyo yakan bamu labarbaru abubuwan da yake faruwa a ƙasashe daban daban daban daban, abubuwan da yake faruwa yadda rayuwa yake, da abu mai kyau da mara mai kyau duk muna jin labari daga rediyo.